Idan muke muna kare kanmu daga sauro, muna amfani da gidan sauro sannan kuma muna amfani da maganin sauro wanda ake ce ma Shafto, wanda ake kunna shi da ashana. Idan ya ringa hayaki sai sauron ya ruga ko wani ya mutu ko kuma wani ya suma, to da shi muke amfani.

Ah gaskiya ina amfani da wayata kaman sau, bama zan iya ƙilga wa ba gaskiya. Amma dai in na cema ina amfani da wayata a rana ya kai sau ɗari. Toh bazan iya gadama ba saboda ko da yaushe wayata na hannuna.

Kana rera waƙa lokacin wanka? A'a, ni bana rera waƙa lokacin wanka, saboda mu a al'ada mutum baya magana a bayi, idan yana wanka. To idan ma ka yi, ka rera waƙa wurin wanka ana kallon ka man ka yi wani babban zunubi ne.

Yanda nake shirya ayyukana, zan tashi tunda sassafe inyi ayyukan gida. Idan na gama sai in shirya, sai inje wurin aiki inda nake yin ɗinki. Sai inyi abubuwana, inyi aikina. A bisa ƙa'ida idan kuma na gama sai in dawo gida. Idan na dawo gida shima sai inyi, sai in ɗan yi wani, wai sai in ɗan kwanta, in huta, sai inyi abinci, sai mu gyara gida shikenan kuma sai mu kwanta. To, duk mai san ya taɓa waya, ya taɓa in mai san yayi karatu ne. In wani abu ma kake so kayi dai sai kayi a lokacin. Toh haka nake shirya ayyukana a rana.

Kusan ko da yaushe ina amfani da intanet. Kusan ko da yaushe. Ni amfani na da intanet ma ba ni da lokaci. Ba ni da takamaimai lokaci. Ko da yaushe idan na tashi ina amfani da intanet. Saboda ƙara buɗe ƙwaƙwalwa da ƙara buɗe irin ideas haka.

Yanda nike kula da gashin kaina, ina shafa mashi mai me kyau, ina shafa mashi man, man wanke gashi me kyau, sannan ina sa mashi man da ake barin gashin ya zama yana da danshi don kai ya bushe. Mai me danshi yana hana gashi ya karye.

Ina farkawa ƙarfe biyar na asuba. Time din nake farkawa saboda zan tashi in yi abincin karya kumallo na 'yan makaranta da na babansu, da na wu na zuwa wurin aiki na ɗinki. To ina tashi kaman ƙarhe biyar a kullum. Ko da wai lokacin hutun mako ne, ƙarfe biyar nake tashi.

Kusan kullum ina shigar da rahoto saboda gudun kada in manta. Ina yin ƙoƙari in shigar da shi saboda idan mutum ba ya rubuta rahoto, dole ya manta wani abu. To kusan kullum ina shigar da rahoto saboda gudun mantuwa.

Eh ina koyan yaren larabci saboda ina son larabci sannan kuma ina ɗan ƙoƙari wurin koyan yaren Yarabanci saboda shi yaren Yarabanci yare ne na mahaifiyata to ina ƙoƙari ina koyan wani abu ƙanana daga wurin yaren na Yarabanci.

Idan na je ofis farko, abin da nake yi, zan je zan fara gaisawa da masu gadi. Idan na gaisa da su, sai in gaisa da ogan mu, sai in gaisa da abokanayen aikina. Daga nan sai in aje jakata a wurin teburi na, sai in ɗauko littafi in kalle rahoton yau me ya kamata mu yi, kayan wane ne ya kamata a ansa, kayan wane ne ya kamata a bashi bacci an gama ɗinkawa, wane ne kayanshi ya kamata a kai mashi gida. To abin da nake yi ke nan, bacci mun bada, saƙon an kai ma kowa kayanshi, sai a dawo sai a fara tunanin ɗinka ma waɗanda ke a kan layi.

Yanda nake jagorantar mutane, ina ba kowa muhimmanci a rayuwa. Ina ba kowa girman shi, ina mu'amalantar su ta yanda mutum zai ji daɗi idan ma ya girme ni ba zai ga na, na irin na wulakantashi konayi mai kawo mashinl raini ba su kuma na ƙasa na su ma ina mutinta su, ina nuna masu halin dattako irin na ma.

Lokacin da muke cin abincin daren mu, muna cin abincin dare kamar. Ƙarfe takwas na dare, bayan an gama sallar isha'i. To lokacin muke cin abincin dare saboda, abincin ya samu ya narke a ciki. Sai sa nake ci ƙarfe takwas, ban bari sai irin. Idan ya wuce takwas ɗin nan kafin ya samu ya narke, da wuri ka ga mutum ya kwanta bacci kuma. Idan mutum yana cin abinci yana kwanta bacci, zai iya yin teba. To, sai sa muke bari, muke cin abincin da wurwuri ƙarfe takwas.

Kayan ciye-ciye na fi so ina son cakuleti. Daga cakuleti kuma ina son kek haka mai daɗi sai kuma amadai ka ga wannan na fi son cakuleti saboda cakuleti yana da daɗi sosai to shi na fi so gaskiya daga nan sai kek ɗin. To bayan kek ɗin kuma shi ke nan.

Kana biyan kuɗi ta waya? Wannan Hausa da taje daidai? Kama in ce, eh, ina biyan, ina biyan kuɗi ta waya ta irin applications inda ake tura kuɗi. In na yi sayayya, zan biya kuɗi da waya. Eh, ina yi.

So biyu nake kallon madubi a safe wai a rana. Ina kallo da safe, ina kallo kuma da daddare idan zan kwanta. Ina kallon madubi so biyu a rana kaɗai. Saboda ni ba ma'abociyar yin kwalliya bace ba, sai sa ban damu da madubi ba.

Wacce irin miya nafi so? Nafison miyar ja, saboda miyar ja tafi daɗi gaskiya. Bayan miyar ja to kuma ina son miyan kuɓewa me ɗadi saboda tuwo. Amadai nafison miyar ja, in wurin kuma abinci tuwo ne to nafison miyan kuɓewa. Wadannan su ne miya biyu da nafison.

Eh, ina iya yin tsallen igiya saboda ma ina dan yin tsallen igiya saboda exercise, motsa jiki. Tsallen igiya ai yana da amfani a lafiya. Ina, ina iya tsallen igiya ne, ina ma da igiyar da nake yin tsalle da ita.

Matashi guda ɗaya nake amfani da shi. Ya isheni wanda nake ɗaura kaina kaɗai. Wannan shi kaɗai nake amfani da shi, ni ban amfani da matashin da ya wuce ƙwara ɗaya gaskiya. Saboda ɗayan nan ya fi mun daɗi in kwanta.

Kana fikicin tufafi? Eh, ina fikicin tufafi. Idan nayi wanka zan shirya sai in rasa wani kaya zan sa. In ta tunani, in ta fikici har sai na duba na gani wane ya yi mani. Wasu sa'a ma sai mutum ya gama duba wadarob ɗan kayan shi ya ga duka kamamma bai da kaya, bai ga abin da za ya saba. Eh, ina fikicin tufafi sosai.

Ina kake ajiye makullin ku? Muna ajiye makullin mu wurin da ake adana makullai. Bisa abin adana makullai jikin bango. Tunan muke ajiye shi saboda kada a neme shi a ga ba a ganshi ba. To jikin bango muke ajiye shi gaskiya wurin ratayawa.

Kana tafiya da sauri? Eh ina tafiya da sauri idan lokacin yin saurin ne. Amma idan ba lokacin yin sauri bane, kamar irin abu na ujila, na gaggawa to shi ni ke ma sauri. Amma in ba abun ujila bane ko na gaggawa bane sauri, ina tafiya ta a hankali, a hankali, tinkis tinkisa in kai inda za ni.

Eh ina zuwa aiki lokaci daidai. Eh ina zuwa aiki akan lokaci. Ni bani makara kuma bani yin halin mu na 'yan Afrika wato African time ni ban yi shi. Ina zuwa a ka'ida akan lokaci. A can ma bakin wurin aikin lokaci yake mani, sai a buɗe sai in shiga.

Kana sanya agogon hannu? Eh ina sanya agogon hannu amma ba ko da yaushe ba. Saboda wayoyin da aka yi yanzu na zamani, gaskiya sun rage ma agogo amfani sosai da sosai. Yanzu da mutum ya sa agogo, ƙara ya duba wayar shi ya ga lokaci. Amma ni yanzu idan ka ganni da agogo, to sai idan na ce kwalliya za ni wurin biki, ina amfani da agogo ne saboda ado kawai. Amma ba koyaushe nake sa agogo.

I mana, muna ajiye kopin bayanan mu saboda gudun matsala. Wani abu ba kaman kun san harka ta kuɗi. Harka ta kuɗi ya kamata mutum ya ringa ajiye bayanai da evidence saboda kar a ga babu kaza a ce ko kai ka ci kuɗin. To muna ajiye gaskiya kopin bayanan mu kuma shima kwastoma ba zai zo ya yi mamu. Runto ba ya ce an bashi abu wai ya ce ba a bashi abu ba alhalin mun bashi. To muna ajiye kopi na abubuwan mu, bayanan mu muna ajiye su tangargaam.

Gaskiya ni ban san, ban iya cewa ga sa'oin da nake kallon wayata, amma dai to kama a sa za a iya sa wa'a sa'a shabiyu sha uku ko sha hudu.

Wane lokaci kake wanke kayayyakinka? Muna wanke kayayyakin mu kusan kullum, ko kuma ma a ce bayan kwana biya. Amma dai munfi wanke, sai in aiki yayi yawa ne make bari bayan kwana biyu. Amma muna wanke kayayyakin mu kusan kullum. A ko da yaushe kullum muna wanke wa.

Wane launin tawada kake amfani da shi? Ina amfani da launin tawada kamar na wa'inan biro da muke amfani da su na zamani, sannan kuma muna amfani da tawada wadda ake yin ta daga gawayi. Ana haɗa ta da ƙwaro, sannan mu sa alƙalami na kara mu yi rubutu a allo.

An haife ni a watan Augusta. Shine watan da aka haife ni, shine watan da na zo duniya. Kuma yan uwana ma mu uku aka haifa a wata ɗaya, na Augusta.

Kana cije farce? A'a, ba ni cije farce saboda ni gaskiya ina kallon mai cije farce ma a matsayin ƙazami. Kana sa hannunka a baki kana cire farce. And zan yi maku gyara. Mu a Katsina muna ce ma shi akaifa. Ba farce muke cewa ba. Eh muna cire akaifa. Wai, ban cire akaifa ba. Ban cije akaifa ta gaskiya. Ina amfani da abin yanke akaifa in cire.

Na fi son lokacin azumi shine Ramadan, saboda lokacin mu ke da hutu kake da lokacin da zaka yi ibada, kayi sallah, ka godi ma Allah. To na fi son wannan lokacin akan kowane lokaci.

Ka nafi son fanka ko AC? Ah ah waye zaiƙi AC ai nafi son AC akan fanka saboda AC tana bada wani yanayi me dadi da sanyi. Kai mutum na kwana yana zaman cikin AC har fata shi kyau take yi, tana yin laushi.

Kana riƙe, kana riƙe lema lokacin ruwa? I, ina riƙe lema lokacin ruwa. Ina da lema ta. Idan ana ruwa da ita nike yawo, saboda kada ruwa ya jiƙe ni. Ai lema tana da amfani sosai, wurin hana mutum ruwa ya jiƙe shi, har ma sanyi ya kama shi. To ni ma abokciyar riƙe lema ce lokacin ruwa. Duk shekara ma idan ta kama ina sayan sabuwar lema.

Ka fi son fensir ko alƙalami? Na fi son alƙalami akan fensiri, saboda alƙalami ya fi daɗin rubutu akan fensir. Fensir dai, lokacin da ina yarinya na fi son fensiri, amma yanzu da na girma na fi son alƙalami.

So nawa kake tsarkake gidanku? Kullum sai mun tsarkake shi, mun wanke shi, mun gyara shi saboda ya yi fita fes fes ko baƙo makai zai ji daɗin zuwa. Mu ma kan mu ba za mu ji daɗin zama kuma ka ga ba ƙazanta, ba ba kuma ka ga ƙudaje ba za su bibbi ba. Mutum yana tsarkake gidan shi.

Gaskiya muna da dangantaka ta sosai saboda shugaban wurin aikinmu mutumin kirki ne, mutumin da baya son yaga wani yana cikin damuwa. Mutumin da yake son yaga wanda yake ƙasan shi ya ci gaba a rayuwa. To, shine shugaban wurin aikinmu mutumin kirki ne kuma kowa yana son shi. Kowa, kowa yayi mu'amala da shi sai ya faɗa maka shugaban wurin aikinmu mutumin kirki ne.

Wane launi idanunka suke? Launin idanuna farare ne ta tas fes farare ne tas. Idanuna idan ka ga sun canza launi to sai dai idan idanu yana ciwo shine idanun za su zama launin ja amma in lafiya taƙalo idanuna launin farare ne tas.

Sau nawa kake ƙidaya kayayyaki? So ɗaya a rana. Kullum zan zo in kidayasu saboda gudun kada a rasa wani. Kun san sana'an ma sai mutum yana lura, yana ƙidayawa, ka a ce an zo an ɗauke ma wani kayan shi, alhalin kai ba ka lura ba sai mutum in ya zo, sannan ka duba ka ga babu. To kidayawa tana da amfani kullum.

Wane, wane irin ice cream kika fi so? Na fi son ice cream na chocolate, sai kuma ina son ice cream irin na vanilla. Vanilla ice cream shi ma ina son shi saboda wa'innan suna da daɗi sosai. Amma dai wanda na fi so gabaki ɗayan sa shi ne chocolate, chocolaty.

Kana yin aiki bayan lokaci? Ina yin aiki bayan lokaci, saboda idan dai an bani kuɗi sosai, masu yawa zan yi aiki bayan lokaci. Ko da na tashi ma, in dai da kuɗi, mutun ya cake min kuɗina. Haba wa? Ai, ina yin aiki. Zan yi aiki, zan mashi cikin jin daɗi da annashuwa da farin ciki, sai ma in fasa tafiya gida ko lokacin tashi.

Kana shan madara? Ina shan madara. Amma da Allah zai maku gyara, haka ake ce ma mace, kina shan madara? I, ina shan madara. Ba kamar wurin shan shayi, ina amfani da madara. Ni ina ma ero madara haka nan in zauna in tashanta saboda madara tana da daɗi. Kai tana daga cikin abubuwan more rayuwa to, ni ina shan madara.

Kafison shinkafa ko tuwo? Na fi son tuwo akan shinkafa saboda yanzu haka ma yau tuwo na ci. Kuma anjima ma zan ƙara cin tuwo saboda Allah ya jarabce ni da son tuwo miyan kuɓewa. Ba na son shinkafa kwata-kwata saboda ni na magaji da shinkafa.

A, kana ci da cokali ko da hannu? Da hannu nike cin tuwo na. Ni bana amfani da cokali wurin cin tuwo, saboda shi tuwo cin shi da hannu yafi ma daɗi. Kuma ka fi ebo wa yanda ya kamata ka kai baki, ba kaman cokali ba.

A'a kana son cin abincin titi? A'a ni ban son cin abincin titi. Na fi son cin abinci na gida. Dan ko wurin aiki zani, sai na dafa abinci na, na tafi da shi, dan ma kada in ci abincin titi. Ai abincin gida ya fi na titi daɗi.

Abincin gargajiya da na fi so shine tuwo. Ai tuwo shine abincin gargajiya to shi tuwo na fi so miyar kuɓewa. Sai ina son soɓo, ka ga shima abin sha ne na gargajiya to ina son wa ina abin guda biyu.

Ina tafiya kasuwanci. Ina tafiya kasuwanci. Ba kamar idan ana yin kasuwar duniya, to muna tafiya da kayayyakin da muka yi da kanmu na kamfaninmu da muka ɗinka. Muna zuwa da su kasuwar duniya mu tallata su. Sanan cam ma kasuwar duniya idan mun je mun ga abin da ba mu da shi, shi ma muna siyo wa mu zo da shi nan sai muyi irinshi kamar su yadudduka da ake ɗinki da su.

Wani launin jakar ku ta kuɗi? To, launin jakar mu ta kuɗi lalita green ce. Green ce ita muke sa kuɗin mu ciki. Erƙarama ba wai irin babban nan ba.

Eh kana raba ayyuka ga wasu? Eh ina raba ayyuka ga wasu ba kamar idan aiki yayi yawa. Lokacin da aiki ke yin yawa kamar lokacin sallah, babba da sallah ƙarama. To idan aiki ya yi mamu yawa muna rabawa ga mutane, su ma su yi. Saboda abin yana yawa sosai yanda ba ka tunani.

Ooh, yanda yaya kake tabbatar da ingancin aikin? Yanda nake tabbatar da inga-ingancin aikin da ma yaran da muke raba ma kayan su yi, yaran da mu muka yi training ɗin su ne mun san yaya ingancin aikinsu yake. Ba su yin alamub da hana wurin aikinsu. To su muke ba ma kaya su yi aiki.

Wasan da na fi so irin wasa na game, game ta talabijin wanda ake yin ta irin ta yaƙin nan, to irin game, irin wasan nan shi na fi so ni da wani muzauna muna bugawa ta PS5 irin wasan.

Kana sa turare kullum? Ina sa turare kullum saboda mutum yayi ƙamshi me daɗi. Ai, idan mutum ba ya sa turare, yanda yanayin garinmu yake, wo rana in ta buge shi dole ya yi wari. To, ni ina sa turare kullum ba fashi.

Yaya kake shaƙatawa lokacin hutu? Ni lokacin hutu na gaskiya lokacin Ramadan ne, to ina samun damar yin ibada yadda ta kamata. Za mutum zai koma ma Allah, ya yi ta yin karatu na Alkur'ani, yana yin azumi, yana yin sallah, yana duk kai buƙatun shi wurin Allah, Allah ya biya mashi.

Kana fison tufafin, ka fison tufafin auduga ko siliki? Na fison tufafin auduga, saboda shi tufafin auduga yafi laushi da ɗaɗin sawa. Shi kuma tufafin siliki yana kawo zufa, to sai sa na fison tufafin auduga. Saboda mutum in ya sa shi babu zufa kuma ma ita auduga tana iya ɗan tsane zufai. Amma shi siliki in ka yo zufa ma yana iya lilliƙe maka a jiki.

Kana son kallon faɗuwar rana? Ina son kallon faduwar rana. Ba kam da maraicen nan idan ta yi jaa, za ta faɗi. Sai ka ga garin ya yi wani irin kyau, sama ta yi kyau, sararin samaniya. Wani lokacin ma har tsayawa nike yi, in ɗauki hoton rana idan za ta faɗi.

Ka fi yi kuzari da safe ko da yamma? A'a, ai nafi kuzari da safe saboda safe idan ka tashi, kayi bacci, kana cikin annashuwa da walwala. Lokacin ka fi kuzari da ƙarfi, in yamma tayi kuma ai lokacin mutum ya yi aiki, ya gaji ya wahala. Lokacin kuzari ai ya ƙare, to da safe na fi kuzari.

Kana da wifi a gida? Aaa, muna da wifi a gida, da shi muke amfani idan za mu yi komai. Na mu Hausa Smart TV da su muke amfani wifin mu saboda yana da daɗi kuma da inganci. Muna yin subscription din shi na shekara, ba sai kuma wata shekara sai mu ƙara. Ai, wifi na da amfani da daɗi.

Ina jure barkono mai yaji. Eh ina jure barkono mai yaji saboda na saba cin yaji sosai. Kun san dama anyi sheda yarbawa suna da cin yaji to. Mama ta bayaraba ce suna cin yaji to ina jure barkono ko wane iri ne. Ban jin zafin barkono.

Eh mana, kana iya ɗinka tufafi? Ina iya ɗinka tufafi saboda ni ma abociyar ɗinki ce. Shi ne sana'ata. Shi nake yi ko a wurin aiki. Wurin aiki na ma wurin ɗinki ne. To, ni mai ɗinka tufafice sosai. Kowane irin tufafi, na bikin aure, na bikin suna na haka, nan kamar irin su casual duka ina yi.

Muryata tana da ƙarfi, ba a hankali take ba irin tsaka-tsakiya. Saboda yanayin aiki dole mutum wani abun sai yana yin magana da ƙarfi to ni muryata bani yin magana a hankali. Sai idan gida nake ina yin magana a hankali amma idan waje ne bani yin magana a hankali.

Me kake yi da safiya lokacin da ka farka? Ina farka wa zanje toilet, in je in yi alwala sai in zo in yi sallah. In na gama sallah na gama addu'a sai in tashi sai in je in shiga ɗakin girki. In ɗaura girki na kalacin safe da wanda za na tafi aiki da shi, da wanda yara za su tafi aiki da shi, wai makaranta da shi, da wanda kuma maigida zai tafi aiki da shi.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Ina zuwa kasuwa a hutun ƙarshen mako, wane shine Asabar da Lahadi. Lokacin nike zuwa kasuwa a wannan ranakun, idan har ban je ranar Asabar ba, to zan je ranar Lahadi saboda sayayya. Amma bayan ga Asabar da Lahadi to bani zuwa kasuwa.

Sau nawa kake duba saƙonni a aiki? Ko da yaushe ina duba in ga wane aiki ne ya shigo. Saboda shi a irin aikinmu kaga ko da yaushe ana buƙata shi, ko da yaushe cikin aiki muke. Babu lokacin hutawa saboda kullum su tufafi ana sa su.

Me kake yi lokacin da ka kama da mura? Abin da nake yi lokacin da na kama da mura, ina zuwa ɗakin girki in ɗora ruwa, zafi sai in sa citta, sai in sa karamfani, sai in sa tafarnuwa kaɗan, sai in sa kajiji, sai wani minti ne muyi yaji. Idan na dafa su, to su nake sha. Sai ka ga mura ta tafi tas. Ba ka ƙara jin wata mura. Yauwa ana dansa yaji dan kadan ciki wurin hada maganin mura.

Wane kayan marmari ka fi so? Kayan marmarin da na fi so shine abarba. Saboda abarba tana da daɗi da zaƙi ga ɗan tsami tsami. To ni ina son abarba. Daga nan kuma ina son ayaba. Sannan ina son taffa.

Ina kake son ziyarta? Inda nake son ziyarta shine gidanmu, family house dinmu ina son ziyartar nan wurin saboda zan ga 'yan uwana, zan ga mahaifina, zan ga kowa da kowa. Musa da zumunci mu, tafe cikin annushuwa da jin daɗin kasancewa tare da duk.

Ana cire takalma a gida? Ana cire takalma a gida idan zamu shiga ɗaki. Duka ɗakunonin muna cirewa. A tsakar gida ne kaɗai in ka fito sai ka sa takalma kayi yawo. Amma in za a shiga ɗaki ana cire takalmi saboda kada ka zantarda, ka kwaso da takalminka waje ka shigo ɗaki ka tattaka inda ake sallah. To shi yasa ba ma yawo da takalmi. A cikin gida muke cirewa.

Kana sanya tunatarwa don ayyuka? Eh, ina sanya tunatarwa don ayyuka saboda wasu abubuwan gaskiya sai mutum ya sa abin tunatarwa gudun mantuwa. Saboda ayyukan su na yawa sosai. Ai ina jin daɗin abin tunatarwa.

Eh ina da katin kasuwanci na, saboda idan na je wurin biki, na je wurin suna, ni mai ɗinki ce. Mutane suna ganin ɗinki na su ce ya yi kyau, so ina ba su katin kasuwanci na. Ka ga za su samu inda za su ga inda za su same mu da lambar waya ta. Duk za su gani a ciki.

Kana lulluɓa da bargo? Ina lulluɓewa da bargo a lokacin sanyi, saboda bargo yana da daɗi kuma zaka ji ka kwanta cikin natsuwa sanyi bai kamaka ba. Ina lulluɓewa da bargo, ina jin daɗin kuma lulluɓa da shi.

In cimma manufar tallace-tallace, ina cimma manufar tallace-tallace saboda tallace-tallace ma yana kawo mana kwastomomi sosai a wurin aikinmu. Kwastamomi suna zariya, gaskiya tallace-tallace na da dadi saboda ni gaskiya tallace-talllace ta kawo mun mutane ma da ban yi tunanin ma daga garo zuwa kala daban daban.

Kana iya bada barkwanci? A'a gaskiya ni ba ma abokiya ba da barkwanci baceba saboda ni ban cika yin abubuwan barkwanci ba. Ban ma iya ba, ba ma san yadda zan yi in bada barkwanci ba. Ni ba ma abociyar barkwanci ba.

Kana sanya tabarau? Eh, ina sanya tabarau. Ni ma'abociyar sanya tabarau ce saboda ina da ciwon ido. Kuma ba ma ni iya kallon screen ɗin waya saboda ciwon ido na. Idan na sa tabarau yana taimaka mani wurin sa, yana taimaka mani wurin kallon screen ɗin waya da haske. Ni ma'a bociyar sanya tabarau ce.

Ina kake tofa yawu? Ina tofa yawu acikin ma guji inda ruwa ke zuba su fita waje. Idan na tofa yawun a wurin sai in, ebo ruwa sai in zuba yanda miyau ɗin, yawu ɗin zai wuce ta magujin ba kan wani ya gani ya ji ƙyama ko hankali.

Waɗanne kafofin watsa labarai kake amfani da su? Ina amfani da BBC Hausa wurin jin labaran duniya. Ina sauraron DW ita ma saboda labaran duniya, sai kuma ina, ina sauraron Vision FM, sai kuma ina sauraron FM Katsina.

So nawa kake yanke farce? Ina yanke farce so ɗaya a sati, ranar Alhamis. Saboda sunna ce yanke farce a ranar Alhamis saboda sallar Juma'a. To ina yankewa so ɗaya a sati. Duk sati sai na yanke farce na ni bani son kumba bani barin farce.

Wane irin wasa ka fi so? Da ina yarinya na fi son wasan yar gala gala, su ɗan maliyo maliyo. A yanzu kuma na fi son wasan game da ake yi a talabijin na PS5. Su ne wasannin da na fi so a yanzu.

Yaya kake kammala aiki a lokaci? Yanda nake yi nake kammala aiki a lokaci, ina yin aikin daga safe idan naje wurin aiki zuwa ƙarfe uku ne. Bana zari aiki, ɗaya na ke yi kamar ni tela ce, to ɗinki guda ɗaya na ke yi a rana. Ban ƙara yin wani, sai wannan ɗayan ko gama shi nayi ba zan ƙara yin wani ba. To haka nike samu in kammala aikina a kan lokaci. Yanda wanda ya kawo zai ji daɗi, ranshi ba zai ɓaci ba, zai ji daɗi saboda na cika mai alkawari na mishi abin shi a kan lokaci.

Ina da manufa na wata-wata, kamar manufa ta a wata idan an zana albashi, ina cire wani abu in tara, in tara su saboda gaba. Kuma yanzu haka ina shirye-shiryen buɗe kamfanina nawa na kaina wanda zan ɗauki ma'aikata na, ima in zama ni ce babba a wurin aiki.

Kana tara tsabar kuɗi? Ina tara tsabar kuɗi a cikin asusu na ƙasa da kuma asusu na banki. Asusu na ƙasa shi idan na fara tari a cikin shi bana ma fasashe sai bayan shekara, duk shekara nike fasashe.

Yaya kake magance damuwa a aiki? Yanda nake magance damuwa a aiki, ina zama da kowa lafiya, ina ba shi kowa girman shi, bani ɗaukan raini, to kowa ma ya sani yana bina a yanda nake. To ni kuma mutumce mai hakuri, ban ma cika sa damuwa a rayuwata ba.

Wacce hannu kake amfani da ita? Ina amfani da hannun dama. Da hannun dama nake amfani tin ina yarinya kuma har yanzu da shi nake amfani da shi. Amma dai a kwanakin baya can na taɓa yin amfani da hannun hagu. Time ɗin da na ji ciwo a hannuna na dama na sami karaya. To a lokacin ne na koma hannu amfani da hannun hagu, amma kuma da na warke sai na koma amfani da hannun dama na da na saba da shi. Kuma na fi jin daɗin amfani da hannun dama.

Mene ne abincin da kake ci da safiya? Ina cin abinci biredi da shayi da soyayyen ƙwai. Shi nake ci da safe, wani lokaci kuma ina ɗumama tuwo wanda ya kwana, inci shi da safe sai in sha fura. To idan nayi wannan haɗin na fura da tuwo ina daɗewa ban ji yunwa ba.

Ina kake ajiye hotunan wayanka? Inda nake ajiye hotunan wayana ina ajiye su ne a Google, a photos na Google. Wurin ajiye hoto a Google to nan nake adana hotuna. Duk wani hotona dake gareni suna cikin Google dina. Tun na shekara nawa ina nema a Google ina nake zuwa in same shi a photos.

Kana yin kiran bidiyo? Eh, ina yin kiran bidiyo da 'yan uwa da abokanan arziƙi da 'yan uwana da suke ƙasashen waje irin su America, su UK Ingila kenan. Muna kiran bidiyo da su sosai da sosai ko yau mun yi kiran bidiyo ni da 'yar uwa.

Yanda muke sadarwa a wurin aiki gaskiya mun, munfi yin amfani da manhajar WhatsApp wurin sadarwa. Muna da group ɗin mu na ma'aikatan wurin aikin mu, to tanan muke sadarwa ya junan mu.

Mi kakeson canzawa a wurin aiki abinda nakeson canjawa a wurin aikina shine shine gaskiya in canza yadda ake biyan albashin wurin. Albashin wurin ya yi kaɗan yanzu saboda tsadar rayuwa da mutane ke fuskanta. To abin da nake ƙuri ne in a canza albashi na wurin aiki kuma na tura wa ogan mu buƙata ta ya ce za a duba a gani saboda yanayin tsadar rayuwa ta ƙasa da muke fama da ita.

Kana son zama kusa da taga? Ina son zama kusa da taga saboda iska. Yanzu ma haka da nake magana ina kusa da taga, ina jin iska yana shigowa. E, ma'abociyar san iskace sosai, shiyasa ko dare ma da nake bacci yana da taga kusa da shi.

Yaushe kake kwana kullum? Ina kwanciya kaman ƙarfe goma zuwa sha ɗaya na dare. Lokacin ne lokacin da nike kwana. Amma wata rana ma ina iya kaiwa sha biyu, in ina da aikin da ban gama ba.

Babban burina a wurin aiki dai shine a ƙara gyara mana albashi kuma babban burina da ke gare ni gaskiya ina so naba wurin aiki nan in kuma aiki a nawa na kaina in zama nice babba a wurin aiki nike da yara. To shine ma babban burina yanzu da nasa a 2026 dinnan.

Kana riƙe riga a aljihu ka? Ni ba na riƙe riga a aljihu na. Ni ba ma na da aljihu saboda ni mace ce ba na miji ba. Ni ba na, ba na aljihu. Kayan mata, yanda muke ɗinka su na al'adar mu, ba a yi masa aljihu. Kayan maza ake ma aljihu.

Yaya kake taimakawa mutane? Ina taimakama wa mutane da abin da Allah ya hore mani. Ina ba su, kamar in an yi albashi a watan, ina cire wani abu daga cikin albashina. Ina ba wa mabukata, waɗanda ba su da abinci yau da kullum. Ina kuma ba ma ƴan uwana da abokan arziki ƴan kuɗaɗen da ba a rasa ba, sannan kuma ina ba da abincin ɗanye waɗanda macen zai je ya girka a gidanshi ya ci.

Yaya kake sasanta rikici a aiki? To gaskiya a wurin aiki mu bamu cika sasanta rikici ba. Saboda idan aka kawo aiki kowa yasan me zeyi? Wani bai yi aikin da ba a man ba. Kaman misali za a ce wane ya sa landin, to zai sa landin. Shi sa landin na shi ne. Wancan kuma shi mai yin guga kaya, shi aikin shi guga ne. Wannan kuma mai haɗa kaya, aikin shi haɗa kaya ne. Wancan kuma mai yanka ɗinki, aikin shi haɗa ɗinki ne. To bamu gaskiya rigima da, da haza ai sasanci. Sasanci kuma tsakanin mu da kostomas din mu shine muna basu abu akan lokaci basa kuka da mu? Kuma mu bamu amsa aikin da muka san bamu iyawa wanda yafi ƙarfin mu. Bamu yin shi kwata-kwata gaskiya. Muna yin dai-dai wanda za mu iya. Idan ya fi ƙarfin mu za mu ce ba za mu yi ba, ba mu amsa.

Yaya sa hannunka yake? To sa hannu na, ina yi shi yanda kowa yake yi, inda kowa yake abin shi, ya sa biro da takarda ya ya sa hannun shi. To ka gani, ai ba zan gaya ma duniya cewa ga yanda sa hannuna yake.

Abun mafi, mafi muhimmanci a cikin abotaka shine mutum ya so abokin shi, ya riƙe mai shi amana, ya kula da shi idan yana cikin damuwa ko yana cikin farin ciki duka ya taya shi. Shi ne abu mafi mahimmanci a cikin abokai.

A'a, ba ni da sa hannu a saƙonnin mu, mai sa hannu wurin saƙonnin da ba. Saboda idan na ce in sa hannu wurin saƙonni, gaskiya aikin yawa zai bani. Toh, i ba ni na sa hannu wurin saƙo.

A'a bana amfani da mataimakin murya, da kai na nake magana ta lafiya, ta ƙalau. Bana buƙatan wani ya taimaka mini a murya ta. Ko kuna nufin na'ura da take taimakama mutum amara a wurin magana? To, ni dai bana amfani da ita.

Kana kunna sanarwar app? To kaman irin tashoshi na sanarwa. Eh ina kunna sanarwar app. Kama irin ta tada mutum daga bacci, ta irin kasa abu mai muhimmanci kama zaka yi shi a rana kaza sai app ɗin ya taimaka maka ya tina maka. Eh ina sa wannan, ina wannan ku ke.

Menene lambar me albarka? Lambar mu me albarka gaskiya ba zan heɗe ta ba saboda ni ban san da wa muke magana ba. Ban san ina magana zai je ba, me albarka ai tsari gare ta. Ta dai fara da zero eight zero thirty sixty eighty eight. To nan ta saya banki da hidin sauron gaskiya.

Kana iya ɗaura ƙulli? E, ina iya ɗaura ƙulli. Ƙulle shi tamau, yanda wani ma sai yayi da ƙyar sannan ya kwance shi. Gaskiya ɗaura ƙulli ni baya mun wahala kwata-kwata. Dan idan na ƙulle, idan na ɗaura ƙulli, wanda zai kwance shi sai ya sha wuya.

Eh, ina kunna sanarwar application idan zan yi. Kaman ina da wani abu da bana so in manta, kaman irin sauran kwana biyu, uku, huɗu haka, to sai in sa app ɗin sanarwa. Idan lokaci ya yi, za ya sanar dani.

Yanda jadawalin aikin mu yake shine komi an tsara shi cikin natsuwa yanda bazai bama mutane wahala ba. Komi a tsare yake na farko zamu zo wurin aiki, zamu shiga idan mun shiga za'a zauna ayi meeting idan angama meeting to za'a ce ankawo aiki daga guri kaza daga guri kaza yakamata duk wanda yake da aiki wurinshi yagama idan ya gama sai saura ma sai a bashi sauran waɗanda ke akwai 'ahannu. To da ka gama sai ana iya ƙara maka wasu. Haka tsarin mu yake kuma idan ka je zaka ƙilga kayan da ka bari jiya ka gani sun cika daidai idan sun cika to idan basu cika ba zaka iya zuwa ma har inkaga bakaga kayanka ba katambaya in ance ba wanda ya dauka kana iya duba cctv wayazo wurinka.

Kana kunna saurin bature? Ko ana nufin ina kunna maganin sauran bature? Ni ina kunna maganin sauran bature saboda gudan. Kada cuta ta kama ni ta cizon sauro, to ni ma auciya kunna maganin bature ce da an yi sallan magariba zan kunna har sai ƙarfe daya idan zan kwanta bacci nake kashe.

Kana sabunta shirye-shiryen kwamfuta? Eh ina sabunta shirye shiryen kwamfuta, amma dai wannan tambayar ya kamata ku gyara batayi daidai ba wane irin shirye-shirye kuke nufi? Kun ga mutun ba zai gane ina kuka dosa ba. Ku gyara tambayai.

Kana fatan samun cin yawa, gaskiya wannan ma ba Hausa mu bace ba. Don saboda ni ban gane me kuke nufi ba, ya kamata ku gyara ta. Yanda wanda zai yi ba ku amsa, ya fahimci ina kuka dusa, dama kuna rubutawa da Turanci ne. Sai mutum ya gane me kuke nufi.

Ana iya busa ki? Eh ina iya yin tsaki idan raina ya ɓaci, da kun ga na yi tsaki duk raina ne ya ɓaci. Ko wani abu ya shige man duhu, sai inji nayi tsaki. Idan nayi tsaki ma sai inji na ji dadi, kama abinda ya ɓata mana rai ya ɗan rage a cikin raina.

Eh ina amfani da ajiya a yanar gizo. Ina amfani da manhaja ta Google kaman photos ina ajiye, kaman hotuna na, ina ajiye lambobin waya ta a ciki, sannan ina ajiye kaman documents a cikin takardu masu amfani a cikin yanar gizo.